Yaya nake jagorantar mutane gaskiya? Ni mutumi ne mai son jagorantar mutane sosai, sabida jagorantar mutane abu ne da na fara yin shi tun ina yaro. Kuma kaga jagorantar mutane na da kyau, ina jagorantar mutane da hali mai kyau wanda.

Eh gaskiya gidan abincin da na fi so shine kaga na fi so in je KFC sabida ni ina son kaza. Soyayyen kaza na fi son gidan abincin da ke soya kaza da kuma abubuwan daɗi. Kaga ina son daɗi sosai sabida haka ni zance na fi so in je KFC cin abinci.

Gaskiya launin mu na jaka ta kuɗi kore ne kalan kore ne jakar ta kuɗi launin su yake a garinan gaskiya ko kuɗinda ma na rike yanzu ma hakanan kore ne ko da yake akwai kala ruwa kasa ma duka.

Gaskiya ni launin tawada da nake amfani da shi baƙin kala ne, ko da yake wasu suna iya amfani da blue kala. Ni kuma bana cika son blue kala saboda ni ogana wurin aikin mu gaga. Amma sanyin oga bai kamata ce ina amfani da launi tawada daya da yara na ba.

A gaskiya ni na fi son hawan matakala saboda ni ina tsoron lift nam ba ƙadam ba, ban saba da abum ba. Kaga dole in ce na fi son matakala ko dayike zan so dai in gwada hawan lift ɗin watarana, in ga ya take, in san ko wanne ne zan fi son in cigaba da hawa.

Ina to gaskiya idan ni nake haɗuwa da abokanan cinikina, na gama wanka naci abinci na, na fita waje sai mu haɗu a wurin kasuwanci sannan mu koma hira. Abokanan cinikina kande kullum muna haduwa da su. Idan dai na fita gida naje wurin aiki sai mun haɗu sai mu ci gaba da cinikinmu.

A to gaskiya unguwarmu dai tana da ɗan kyau amma ko dai ƙya unguwar ɗin babu hanya mai kyau sabida haka zance de unguwar de de gaba ba, ba a le ince unguwar ba ta da kyau kuma ne unguwar yana da kyau kawai matsalar mu hanya ce babu hanya mai kyau.

Eh gaskiya ina iya ɗinka tufafi sabida tun ina yaro ma aka koya mini ɗinka tufafi sabida kaya ɗinka tufafi ba wani me wahala bane a gareni. Abu nanda na koyi shi tun ina yaro kuma har yau na iya ban manta da inda ake ɗinka tufafi ba.

Gaskiya ina da dabbar gida sosai, ina da kare kuma ina da agwagi, ina da kaji duka dabbar gida kan ina da su. Ni mutum ne mai son dabbar gida sosai kuma gaskiya ƙara inyi karya dabbar gida yana da kyau zan ba da shawara kowa ma ya samu dabbar gida.

Eh to a gaskiya ina kallon taurareko wanne dare. In ban kalle shi a zahiri ba, zan kalle shi a fim saboda ni ina son kallon taurare idan dai ya fito kan. Ko da zarar yamma ma ya yi sai kaga na fara kallon taurare ko yanzu haka ma akwai taurari a waje.

Eh gaskiya ina iya dafa abinci saboda ni na fi son yin girki ma. Kaga dafa abinci ba wani abu bane mai wahala. Ko da yake yanzu ba kullum nake yin shi ba kuma babu ɗan lokaci yin shi ne ga makaranta ga ɗawainiya da yawa.

Eh, ina iya bacci da rana idan dai na gaji ko in yanzu ma kamma bai jima ba na tashi daga bacci. Baccin rana akwai daɗi sosai saboda haka eh ina iya bacci da rana. Kuma abu ne da zan ba da shawara, mutum ya gaji ya yi bacci da rana akwai kyau.